Kana iya dafa abinci? Ƙwarai ma kau. Ƙwarai da gaske. Sosan sosan sosan gaske ma kau. Ni kau nake dafa abinci. Ni kau na iya dafa abinci tabbas. Wato dafa abinci yana da daɗi nike gayama. Dafa abinci yana da daɗi. Ƙwarai ma kau. Tun da harka ce ta ci, tana daɗi. Yadda nake dafa abinci, abinci ya kasu kashi-kashi kala-kala a ƙasar Hausawa ko a Hausa ne. Mafi sannannu ko mafi mashahuran abinci shine muna da tuwo a ƙasar hausa wanda tuwo abinci ne wanda aka fi yinshi a dare da ra-- da safe. Wanda mutane sukan ci shi da daddare sannan a rage saura. Wannan sauran daga da idan gari ya waye a ɗauko shi a sanya mashi wuta, a zazafa shi, a ɗinɗima shi, a ci, a sanna a tafi aiki. Ko yau shi na ci yauwa. To wannan tuwo ke nan. Akwai dambu dambu abincine wanda akayishi da rana amma akanyi da safe akanyi da daddare. Hali ne da yadda mutum ya ba da. Sannan a kan yi ɗan wake, sannan a kan dafa rogo, a kan dafa dankali, a kan yi shinkafa, a kan yi waina, a kan yi dawa da wake, a kan yi gero da wake, a kan dafa shekan shi waken, a kan yi fura, a kan yi kunu, a kan yi macaroni, a kan yi taliya, a kan yi dambu. Wa'annan duk kala kala ne kuma iri iri ne na abincin Hausawa. To yanda ake yin wannan abinci shine duk abin da kake son dafawa, za ka samo shi. Misali bari mu ɗauki shinkafa. Yayinda mutum yanu fi dafa shinkafa, zai ɗauki kuɗin shi ko kuma ya tafi da kuɗin shi a akawunt ɗin shi ya tafi shago zuwa wajen da ake saida ainihin wato tsabar shinkafa. Za ka je ka yi zaɓen shinkafar da kake so ka saya. Shinkafa kala kala ce. Akwai ƴar gida bahaushe, akwai ƴar gwamnati wacce take ainihin wato ƴar kamfani wadda aka sai-- aka tsaya, aka dafa ta, aka tace ta, aka ainihin wato rere ta, aka sheƙe ta, aka cere mata tsakkuwa, aka cere mata kuntu, aka cere mata haki, aka cere mata komai da komai aka shahwa mata mai. Wannan shinkafa ita ake cema shikafa yar kamfani. Wannan shinkafar kamfani tafi kowace kalar shinkafa tsada anan akasar hausa. Idan mutum yaje sayenta, idan kaje sayen shinkahwa za'a cema to yar kamfani koko yar hausa wadda ake ta gargajiya. Sai mutum ya zaɓi wadda yake so, sannan ya siyo idan ya siyo sannan zaka haɗawa ka siyo da wake yanzu ka sayo shinkafa ga waken ka sannan sai ka garzaya ka tafi ainahin wato wurin da ake sai da kayan miya zaka sawo tumaturi ka sawo atta ka sawo attarigu ka sawo tattasai ka sawo albasa ka sayo alayyahu ka sayo manja ka sawo magi ka sawo mai star ka sawo dunkulen onga ka sawo farin magi ka sawo ah, cube, ka sayo adija, ka sayo onga, ka sayo buffalo, duk maistar, Mr. Chief duk ka sayo su ka haɗa ka gangando. Sannan ka sawo da nama ka taho gida idan ka har da nama zakayi ƙenan. Idan ka zo gida ɗai ta baza ka fara tafarfasa shinkafarka ne sannan ka ajiye ta gefe ɗaya. Sannan kuma ka sami ainihin wato shinkafarka nan ma ka tafarfasa ka ajiye ta gefe ɗaya. Sannan ya dinganta wace irin shinkafa za ka yi. Shinkafa da miya ce za ka yi ko shinkafa da wake dafa duka za ka yi ko za ka yi shinkafa da mai da yaji ne. Let take lak za ka yi shinkafa da miya ne. To shi ke nan idan ka za-zabaɓɓaka shinkafa ka ka yi boil na ɗaya, za ka ɗauko ta sannan ka ɗauko wannan waken naka ka tace su ka zubar da wannan ruwan na ɗaya. Domin sabidda gusar da chemical ɗin ko acid ɗin da yake ajikin wannan shinkafar saboda na ajiya ko kuma dai koma menene kasanyasu. Idan ka sanyasu wannan ruwan nasu wanda ka dafa suka tafasa sai ka cireshi ka wanke su ka sake musu ruwa sai ka haɗa shinkafar da waken ka mai dasu asaman wannan tukunyar taka ka cigaba da sa musu wuta ka raka musu gas su cigaba da dahuwa a lokacin da suka dahu zaka samo kwando ka dorashi saman wani bucket sannan ka zuba shinkafar da waken ka sannan ka batta ta tsane sannan ka ɗauko ainahin wato miyarka. Sannan ka ɗauko tumaturinka da attaruhunka da tattasan ka da albasarka da komai naka ka yanka ka yanka sannan ka je ka yi grandin nasu. In ka yi grandin nasu sannan ka ɗauko wannan fefe ɗin naka sannan ka zo ka ɗora tukunya ka zuba mai. Idan wannan man ya yi tafasa sannan sai ka zuba wannan kayan miya za su cha cha cha cha cha cha cha wannan kayan miya. Idan ka zuba wannan kayan miya wannan man ya shamu kai, wannan man zai cigaba da daffa su, zai cigaba daffa su, zai cigaba daffa su da suya su sannan sai ka ɗauko magin ka, ka ɗauko gishirin ka, ka ɗauko maisita, ka ɗauko dunƙule, ka ɗauko Mr. Chief, ka ɗauko adija, ka ɗauko, ah, ainihin sardin ɗinka, ka ɗauko ainihin wato bama ɗinka, ka ɗauko ainihin da ziz ɗinka duk ka haɗa ka yaba ka zuba ka gwamatsa a ciki. Idan ka gwamatsa a ciki sannan shi ke nan ga kuma saɗin kai nama waɗanda ka riga da ƙasa shi ke nan miyar ka zuwa minti talatin, minti arba'in, miyar ka ta dahu. Sannan sai ka ɗauko miyar ka, sannan ka ɗauko shinkafar ka ka zuba a cikin plate sannan sai ka ɗebo wannan miya ka zuba a saman abinci shi ke nan.